Ina sha ruwa sosai da sosai. Yawanci inna tashi da safe zan fara nemo ruwan da zan sha. Ruwan da zan sha in nan sai kaga na sha kofi biyu da rana in sha kofi biyu da dare in sha kofi biyu amma wata rana sai ya ringa sa ni fitsari. Saboda abin da naka yi naka rage shi wata na in sha ɗaya da safe ko in sha biyu da safe saboda ya wanci cikina da ɗaya sai in sha da rana da yamma sai in sha kaman guda uku. Kafin na yi bacci na yi fitsari. Kafin in yi bacci bazan ƙara sha ba. Yawan fitsari yake sa ni in sha ruwa da yawa amma yana da amfani saboda dai wanke ƙodan ka, ya wanke cikin ka. In akwai wani datti zai sa ka je bayan gida ruwa yana ruwan nan zai taimaka maka kuma zaka ji daɗin cikin ka. Da wani cuta da yake so ya kama ka ba zai kama ka ba. Zai rufa maka asiri kuma ba cutan da zai kama ka. Shi yasa doktoci suke cewa kowa ya ringa shan ruwa. Ruwa yana da kyau zai wanke cikin ƙodan ka, zai wanke haffofin ka zai wanke, har zuciyan ka ma zai wanke a kan lokaci.